Tom, gaskiya ni ina kallon wayana sosai. Gaskiya zai iya kai ko so goma a rana. Saboda tun da safe ina kallon wayana, in duba in an mana saƙonni, in mayar. Sannan da rana haka, ko da yaushe ma dai ina iya cewa gaskiya ina amfani da wayana. Kasancewar yanzu waya tana daga cikin abubuwa waɗanda suna da amfani sosai a rayuwa. Da shi ne za ka yi kira, da shi ne za ka yi kallo da sauran su da duba kafafen yaɗa labarai da kuma talabijin da kuma ma abin nan, hmm, harka na yanar gizo. To gaskiya waya ban iya ma kayade da iya lokacin da nake duba ta. Ko da yaushe ina duba ta saboda na san abubuwan da ke tafiya na yau da kullum. Kasancewa ko wace sa'a, ko wace sa'a basa'an da za ta zo ta wuce. Aa, sai na duba wayana. Ina amfani da ita sosai. Dan ban da wani lokaci da zan ce gashi shi kaɗai nake amfani da waya. Ko wane lokaci, ko wane, in da laluran amfani da ita ya kama ina duba. Misali in tana cikin aljihu an kira, zan ɗauko in ciro in duba. Haka bazan tabbatar da lokacin na duba ba indai bana duba a gobe ba. Sannan kuma ko da yaushe ana iya tura mun message, shima ko tana cikin aljihu zan iya ɗauko wa in duba.

Eh, to gaskiya muna amfani da kayayyakin aiki da yawa sosai. Kaman ta bangaren gida, kaman ta ɓangaren zirga-zirga, kaman ta ɓangaren ofis duk kayayyaki ne waƴanda ana amfani dasu sosai. Kamar ta ɓangaren gida ana amfani da, mota mashin domin sun ɗage wannan zirga-zirga. Sannan kuma ta ɓangaren aikin gida ana amfani da irin tsintsiya, bokiti kamar bokiti domin wanki, irin tsintsiya domin share-share, kaman takalmi, tufafi duka abubuwa ne waɗanda ana amfani da su. Sannan ta ɓangaren ofis kaman na'ura, kaman waya. Benci, kujeru duka abubuwa ne da ake amfani da su. Sannan ta ɓangaren ɗiban ruwa, kaman akwai guga, yawwa. Sannan kaman ɓangaren girki kuma akwai, abunda ake kunnawa kaman gawayi. Kuma sannan ɓangaren irin kaya na zamani haka akwai irin su gas. Abubuwa ne waɗanda duka ana amfani da su. Irin wurin ayyukanmu na yau da kullum akwai takalmi. Sannan kuma akwai irin tukunya na girki haka. Sannan akwai irin abubuwa dai da dama gaskiya muna amfani da su kaman ɗakuna, kwano wurin rufin gini.

Eh wayana yana daidaita haske da kanshi. Kaman misali idan ina cikin rana yana rage kanshi, eh yana ƙara kanshi ta yanda zan gani. Ina cikin duhu yana rage kan shi saboda haske zai iya man yawa zai iya taɓa mun ido. Gaskiya tana daidaita haske da kanta. A mafi yawancin duka na'ura ma tana daidaita kanta irin ɗan haske yawa da kuma ɗan haske bai yawa ba. Gaskiya nima haka waya na tana daidaita haske sosai kuma ina jin daɗin wayan ina jin daɗin amfani da wayan. Sannan ina jin daɗi da ita saboda tana daidaita haske da kanta. Gaskiya ina son wayan kuma ina jin daɗin amfani da wayan. Sosai haka.